To, wannan tambaya da kuka yi yana da matuƙar mahimmanci, sabila da, a game da shirye-shiryen Hausa a gidan talabijin. A, abu ne mai daɗi sosai kuma mukan fara kaman labarai Hausa sabilada yana taimakawa wajen sanin mene yake faruwa a duniya da ma ƙasa da kuma jiha gabaɗaya. To, mukan duba cewa a, ƙarfe takwas akan yi labaru. Labarun nan kuma mutanenmu suna sauraronsa suna kuma jin daɗinsa sosai. Sannan akan faɗa abubuwa ne da yake faruwa. Akwai wacce take gabatar da labarun, sunanta Aishatu Garba mai shanu. So wannan, wanda take gabatar da labaru ta iya sosai matuka kuma idan kana jin yanda take furta kalmominta da kuma yanda take magana, zaka ji hankalinka ya kwanta ka ji daɗi sosai ka kuma fahimci abin da take, a, faɗa. So labarun Hausa akan yi shi ne kala kala. Akwai labaru, akwai kuma dandalin nishaɗi. Akwai dai abubuwa na ƙayatarwa da yawa wanda in ka ji, za ka ji daɗi. So wannan shine a takaice na gode.